Eh ina taunawa goro, domin goro yana da daɗi, yana da amfani a jikin mutum, yana temako, yana bada lafiya. Kuma in ka tauna goro sosai, in kana so kai karatu, yana sa-- yana hana barci, yana cire gajiya a jikin mutum. Kuma goro magani ne sosai sosai, yana temako a jikin mutum.

Nakan huta a wajen aiki a lokacin misalin wajen karfe ɗaya zuwa karfe biyu ake bamu lokacin hutawa. Domin in mun yi aiki daga safe karfe bakwai da rabi zuwa karfe ɗaya, mun gaji a ba mu awa ɗaya mu huta domin mu ji daɗi mu samu ƙarfin aiki. Domin aikin mu ya ci gaba da ba za mu yi kuskure ba kuma mu yi aiki da kyau. Dole ne mu huta kafin nan mu ci gaba da ayyuka.

Eh ina tara tsabar kuɗi a banki domin ajiyan kuɗi. In na tara kuɗi a gida bai zai yiwu ba amma tara kuɗi da nake da tsabar a banki domin kada ɓarayi kada mugaye su gani su kwashe mini. Don haka ina tara tsabar kuɗi sosai sosai.

Eh ƙwarai, da gaske ina so ɗakina yayi haske sosai domin zama a cikin duhu bai da amfani kuma bai da kyau. Amma zama a cikin haske yana da kyau, ɗaki zai haskaka za ka ga duk abun da yake cikin ɗaki-ɗakinka kuma za ka ji daɗin zama a cikin haske.

Nafi son launi fari, domin launi fari ko ina ka ajiye shi yana da haske, za a gan shi kuma yana da kyau. Ko a ina ka ajiye abu fari mai launi fari, kai da kanka launi fari yana da gwanin sha'awa. Ba ya son datti, ba ya son wani abu ya canja mishi kamanni. Shi ya sa na fi son launi fari. Ko ina na shiga zai dinga haskaka, yana yalƙi, yana da kyau sosai sosai.

Mun fi amfani da kwamfuta, na'uran kwamfuta akan ayyukan mu da muka fi so. Domin amfani da kwamfuta yana ajiye duk abubuwa da ya kamata a ajiye a ƙimsa, su a kwamfuta ba zai taɓa lallace ba ko kwamfuta ba zai taɓa kawo matsala ba. Duk abubuwan da aka ajiye a kwamfuta yana nan ko a wanne lokaci ka tashi nema za ka ganshi. Shi ya sa mun fi son amfani a ayyukan mu da kwamfuta.

Nakan taiwamaka ma mutane duk wanda suka zo waje na neman taimako. Nakan taimake su da kuɗi ko da abinci ko da sutura ko da takalmi. In sun zo sun gaya mini damuwowinsu, duk abun da nake da shi sun tambaya, nakan ba su don in taimake su in canja musu rayuwa.

Yadda nake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci shine kowane aiki da kowane yadda ake yin shi, nakan tsara kowane daidai, daidai, daidai domin in samu in ga aikin nan ya tafi daddai ba wani matsala da kwanciyar hankali ba ɓacin zuciya kuma mu samu nasara akai.

Eh ina yin addu'a kullum. Tashi na daga safe, in na farka na tashi da safe, fari abin da zan yi shine addu'a in gode ma Allah wanda ya nuna min sanyin safiya da ya bi tare da ni. In na zo cin abinci kuma, na kan yi addu'a in gode ma Allah da abincin da ya ba ni. In na zo na fita na je wajen aiki, zan gode ma Ubangiji Allah da ya kai ni wajen aiki lafiya. In na dawo gida zan sake godiya ma Allah, in yi addu'a in gode mishi da ya dawo dani gida lafiya. In zan kwanta da daddare in yi bacci kuma zan sake yin addu'a in gode ma Allah da ya kiyaye ni a rana ta yau, ya kawo ni ga wannan lokacin daren da zan yi bacci, ya taimake ni, ya rufa ni, ya kai ni sanyin safiya lafiya.

Na fi son kiɗe-kiɗe irin na da mamman Shata da kiɗe-kiɗe da waƙoƙin Ɗan Kwairo domin nasu a lokacin waƙoƙin suna da daɗi, yana da daɗin ji da kalmomin da suke ce yana da ma'ana, ƙwarai da gaske.

Ya'yan itace da na fi so shine gwanda. Ya'yan gwanda suna da daɗi, suna ƙara jini a jiki, suna ƙara ruwa a jiki. In naci ya'yan gwanda wallahi ba na jin yunwa dun, yana taimake ni sosai. In naci ya'yan gwanda kamar na ci abinci kenan. Yunwa baya kama ni sai in zauna jikina ya yi ta haske. Yana sa jiki laushi kuma jikin fatan mutum yana haske, yana yin kyau.

Nakan wanke kayayyakina a ranar Asabar, domin ranar Asabar ne nake samun lokaci kyakkyawa domin in yi wanki. Bana zuwa aiki, bana zuwa kasuwa. Nakan zauna a gida in wawanke kayayyakina, in goggoge su da dutsen guga, in ajiye su da tsafta.

Eh ƙwarai da gaske ina jin tsoron kwari, domin wasu ƙwararrukan suna tare da cututtuka. In kwarin ya taɓa ka jikinka zai kumbura, wurin zai yi ciwo kuma zai saka har sai kaje asibiti ka saya magunguna ka kashe kuɗi. Shi ya sa ni bana so in zo kusa da kwari ba ina jin tsoron su sosai sosai matuƙa.

Yadda nake jira a layi shine ina tsayawa da haƙuri. Bana son fitina. Zan tsaya a layi har sai layin kaina ya zo. Domin wasu in sun shiga layi sai su yi ta faɗa, suna tada hankali su rugu ruguje layin kaɗan, ko mai 'yan gari a ɓata. Amma ni ina tsaye a layi a cikin haƙuri da jimriya har lokacina ya kai.

Babu. Bana kunna Bluetooth kullum. Dum ba kullum bane zan dinga amfani da Bluetooth. Wata rana ina amfani da data, wata rana nakan amfani da wasu na'urori. Amma Bluetooth bana kunna shi kullum. Sai dai randa nake neman amfani da zan yi amfani da Bluetooth shine sai in kunna shi. In ina da data bana amfani da Bluetooth.

Eh, ina kaunar tsaron bature domin bature ya iya tsaro sosai. Yafi mu anan a ƙasan mu. Bature yana da dabara, yana da kayan aikin tsaro kuma ya iya, domin ana zuwa koyar da masu yadda za su yi tsaro da kyau. Shi ya sa nima ina kaunan tsaron bature domin za su tsare ni da masifa da bala'i a hannun yan ta'adda, a hannun ɓarayin baturai. Zasu tsare ni sosai don suna da kayan aiki a wajen su.

Eh, na iya gabatar da rahoto. Domin a wajen aikinmu idan muna taro, an kira taro, ni ne nake ba da rahoton abin da ya faru, abin da ya gabata da kuma abin da za a iya aikata a gaba. Duk da nake zauna in karanta, in ba da rahoto, in ba da gargadi a kan rahoton da na karanta ma jama'a.

Nakan je kasuwa ranar Asabar, domin daga Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a ina zuwa aiki. Amma ranar Asabar shine nakan samu zarafi da lokaci da zan je kasuwa in yi cefane.

Eh na iya tuƙa mota. Domin tuƙa moto yana taimakeni ya kai ni wajen aiki da sauri. Kuma in hidima ya zo nakan ɗauki mota in tuƙa in je wurin da wuri kuma in samu biyan bukata ta wuri. Kuma in matsala ya taso a gida, zan ɗauki mota da kaina in tuƙa in je in kai in ko da asibiti ne in ɗauki mara lafiya in kai asibiti. Idan kasuwa ne zan je kasuwa in cefene. In za mu je wajen biki na zan ɗauki mota in tuƙa in je wajen biki da shi inda ba zan samu matsala ba. Zan je kuma a kwanciyan hankali da sauri.

Muna amfani da ruwan rijiya sosai sosai domin ruwan rijiya yana da tsabta, yana da daɗin amfani kuma yana da sanyi kuma babu cututtuka a ciki kamar ruwan da ake siyar da shi a leda. Ruwan rijiya yana fita daga ƙasa kuma yana da kyau, yana da kyan amfani sosai sosai.

Abunda nake yi lokacin da ruwa ya ke zuwa shine nakan zauna a cikin gida same ni a waje domin wata rana in ruwa yazo ya same ni ya taba jikina ya kan sa ni zazaɓi shi yasa in na gan ruwa lokacin da ruwa yak yana zuwa zan yi hanzari da sauri in isa gida domin in zauna cikin daki na kada ruwan nan ya same ni a waje.

Nafi son hawan lift, domin hawan lift bai da wahala. In ka tsaya kawai ka danna na'ura, lift zai kai ka inda za ka je da sauri. Amma matakala yana da wahala. Za ka taka, ka taka, za ka gaji kai ta zufa, kana gumi, kana nishi sama sama kafin ka kai. Ka gaji cakasss, ba ka da ƙarfin yin komai kuma.

Na fi kuzari da yamma, domin da yamma za ka yi ayyuka masu sauƙi wanda za ka yi a kuzarin da ba zai ɓata maka lokaci ba. Amma da safe ka tashi ka yi ta tunani abubuwa da yawa da zai ɗauka maka hankali amma da yamma ka yi kuzarin ka da kyau.

Nakan sabonta shirye-shiryen kwamfuta, domin kwamfuta rayuwar ɗan adam yanzu yana da amfani. A makarantu ana amfani da su, a wajen aiki daban-daban ofisoshi ana amfani da su kwamfuta. Dole in sabunta shirye-shiryen kwamfuta domin kwamfuta na sa cigaba a kowane aiki kuma yana sa aiki yayi da sauƙi.

Yanayin ɗaki da na fi so shine ɗakin da zan shiga in yi barci. Shine nafi so sosai sosai. Domin lokacin ka gaji da ayyuka ka shiga ɗakin ka, ka yi barci ka huta ma ronka domin hankalin ka ya kwanta ka ji daɗi.

App da na fi amfani da shi don sakonai shine WhatsApp. WhatsApp yana da kyau a wajen sada wats sakonai, kuma da TikTok. TikTok ma yana da kyau don ba da sakonai, kuma da Facebook. Facebook ma ina amfani da shi sosai, sosai. Yana gabatar mun da sakonai sosai, sosai. Mutane suna buɗe, suna ga sakonai, suna karanta shi sosai.

Abin da nake jin tsoro shine kidnapper. Masu kama mutane da ba dalili su ce suna neman kuɗi a kan ka, suna nema a biya su katon kuɗi a fansheka. Shine nake tsoro kaɗan shiga tarkon su kaɗai ko ina tafiya a mota ko a ƙafa su kama ni su sayadda ni su nemi kuɗi.

Nakan wanke tufafina sau ɗaya a sati. Ranar Asabar ran da ba na zuwa aiki, shine nakan samu lokaci in wanke su tufafina, in shanya su, su bushe, in naɗe su, in adana su da kyau.

Eh kwarai dagaske na kan kare waya ta daga kwayan cuta. Domin in cuta ta shiga cikin waya tawa, zai lallace, zai samu damuwa da ba zan iya in gyara shi ba. Duk abin da yake cikin waya na zai lallace gaba daya.